Kwarai kuwa, ina son kallon faɗuwar rana saboda lokaci ne na nishaɗi. Mutum zai kalli faɗuwar rana idan ka kalli faɗuwar rana ta tafi za ta faɗi ɗin nan kamar gari ya yi sanyi kenan yana da ɗaukaki yawan daidai lokacin. Ina kiyayewa sosai. Mutum yakan ƙi yin cewa, yamma ta yi, lokaci ya yi. Nan nishaɗi ne da jin daɗi da abubuwa masu, masu muhimmanci. Wannan dede lokacin na faɗuwar rana lokaci ne mai kyau. Yana da kyau mutum wannan lokacin na faɗuwar rana, kuɗinga zuwa yana wannan.

A'a, bana bukata cin abincin titi, saboda cin abinci a titi ba shi da wata fa'ida. Kana cin abinci, iska tana busa da abincin, ƙasa yana shiga, datti yana shiga. Sannan kuma bayan haka duk wanda zai zo ya wuce. Siya ganka. Siya ganka in dai kana cin abincin titi, shi isa cin abincin titi ba shi da fa'ida. Baka san irin mutanen da za su zo su wuce ba. Wancan ya zo ya wuce ya kalle ka, wancan ya zo ya wuce ya kalle ka. Kwata-kwata cin abinci akan titi ba shi da fa'ida. Har gara-gara ma mutum idan cikin retuarentne haka na kan hanya, zai iya ɗan zaɓi ba. Tun da shi wannan an rufe shi. An rufe shi, yana killace ne, to zai iya warewa. Nan gurin ku ci abinci amma dai mutum ya ci abinci akan titi, abune mara kyau ba shi da fa'ida. Gara dai karka, karka ci abinci akan titi. Gara mutum ya tafi gida, ya je ya ci abincinsa hankali a kwanciya fiye da kwanciya hankali. Ba abun da yafi abun cin abinci a gida kwanciyar hankali. Gaskiya ni bana cin abinci akan titi. Cin abinci akan titi ba abune mai fa'ida ba, ba abune mai kyau ba. Saboda ba tarbiyya ba ce ba. Ka je gida ka ci abinci ya fi kwanciyar hankali. Ya abun da za ka siya, gara ka siya abun. Idan abinci ne, ka zuba shi a leda ko a leda ne, ka zuba shi ka tafi da shi gida, ka je ka ci abinci. Ya fi ka zauna a titi kana cin abinci duk wanda ya zo wucewa yana kallon ka. Kana cin abinci gaskiya. Gara dai ka tafi gida. Ka je gida ka ci abinci ya fi, ya fi. Saboda cin abinci a kan titi ba abun da baya kawo wa. Ba ka iya jin rashin, ba ka iya samun abincin ya kasance ma da rashin daɗi, da rashin tsafta. Saboda duk wanda zai wuce, abubuwa sun faɗa masa. Abinci akan titi ba shi da wata fa'ida. Gara dai mutum ya tafi gida, ya je ya ci abincinsa. Cin abincin titi ba abune mai kyau ba. In za ka ci abinci ka tafi gida ka je ka ci. Bana cin abinci a titi kwata-kwata. Saboda shi kansa abincin da ake sayar da shi a titi ba me kyau wani. Misali idan abinci ne kamar shinkafa, to zai kasance ƙura tana wucewa, tana damunsa, tana ɓata shi. Komai zai wuce, in ka wuce zai ɓata shi. Kwata-kwata ba shi da wani fa'ida. Gara dai mutum ya je gida ya ci abincinsa. Ya fi masa kwanciya haka. Amma dai ba dai akan titi ba. Titi zai shigo? Idan haka cin abincin titi ba shi da wani fa'ida. Gara dai mutum ya je gida ya ci abincinsa. Abincin titi ma, siyarsa ma ba shi da kyau ba dalilin cin sa. Idan ka je ka siya abinci a titi ba, ba dalili ne ka ga tsaftar abincin yadda ya kamata ba. Ka ga yayi maka ba. Amma idan a gida aka dafa maka a tsaftace, ya fi komai kwanuka a tsaftace komai a tsaftace. Amma a titi wancan ya wuce ya baɗo ƙura, wancan ya tada ƙura, mai mashin ya tada ƙura, mai mota ya taya. Naƙafa ba haka. Ga ƙasa. Ga ƙasa. Ga ƙura, ga komai. Kwata-kwata cin abincin titi ma biyu ba. Ba shi da wani wannan zai iya affecting ɗin lafiyar mutum. Saboda komai ana so ka ci mai lafiya. Idan mutum ya ce ba zai ci abubuwa masu lafiya, masu gina jiki ba, to zai tafa ma da larura kala-kala. Abin da ba ma fata ke nan. Amma in dai ka je gida ka ci abincin ka a nutse, ya fi maka da wani cin abincin titi. Me ake da cin abincin titi?

To, ni shago wanda muka fi amfani da shi shine supermarket amma shago na provision sai dai na provision haka wani lokaci lokaci shine muke shiga muyi yan siyan kayayyakin gida na amfani kamar kayan shayi haka kamar kayan abinci irin su shinkafa, taliya, macaroni, sumagi, mai, gishiri duka kayayyakin da muke yin amfani da su naci to shine abin da muka bi shagon irin wannan shagon muke shiga amma dai shaguna bayan wa'yannan ba ma shiga su sai dai supermarket inda za ka je ka siyo kayayyaki bayan kayan abinci to kuma akwai irin su sittru zannuwan sawa, kayan yara na sawa, takalma takalman amfani da kayan amfani na gida kamar su omo sabulu, man shafawa kayayyakin amfani dai na gida da muke amfani da su to mu kan je wannan shagunan wajen yin muna siye muyi amfani da su irin wannan shagon mu kan shige shi amma in ba wannan shagon ba ba ma shiga wasu shaguna daga shagon store na sai da kayayyakin sawa, mayafai, dogwayen riguna, takalma, riguna um atamfofi, kayan yara, kayan maza, kayan mata to sai irin wannan sai dai kuma na provision ɗin shi kenan shagunan da muke amfani da su sai supermarket, supermarket ma muna shiga sa muyi siye siye kayayyakin gida na kitchen kayayyakin toilet kayan duka kayan amfani da kuma appliances haka duka dai abubuwan amfani muna shiga wannan shagon mu siyo kayayyaki kuma shi ma muna shiga ne idan mun tashi baƙatar abubuwan da za mu siya in ba za mu siyo komai ba ba za mu je ba za mu je ba ba ma zuwa in dai ba za mu siyo komai ba za mu je gaskiya in dai ba ma shiga kowane shago sai irin wannan na siyan kayan provision da kayan sawa store da kayan abinci kai kayayyakin amfanin gida appliances kayan kitchen kayan toilet sai irinsu amma in ba su ba ba mu da wani shago da muke zuwa shi ne kawai shagunan da muke shiga muyi siyar kayayyakin da za muyi amfani da su to sai dai lokaci lokaci mu kan shiga shagunan da ake tura irin fina-finai mu je a tura mana fim Indian fim, American fim, Hausa fim to duk mu kan je wannan shi ma a tura mana amma bayan wa'annan shaguna babu wasu shaguna da muke ma'amala da su sai su ɗin shi ne kawai za ka sai kayayyakin amfanin gida kamar su fridge, su TV, su injin wanki, wasu mashin su wannan blender su abu su blender su su blender su kettle su plate plate haka su kwanuka su kofuna da dukkanin abubuwan dai amfani muna zuwa mu siya a irin shagunan su ko mu je supermarket mu siyo amma dai shaguna dai haka gaskiya ba ma shiga su sai na provision ne kawai shi kawai muke shiga amma ba ma shiga wani idan bayan na provision ɗin to wannan shi ne shagunan kawai da muke shiga ke nan muyi siyar a provision store shi ne shagon da muke shiga saboda shiga shago ba shi da fa'ida in dai ba wani abu za ka siya ba idan za ka siyo wani abu shi ne za ka shiga shago.

Gaskiya, hayaniya ba ta da daɗi. Hayaniya ba ta da daɗi. Ina daɗi a hayaniya? Hayaniya ko wace irin ce ba ta da daɗi. Ni kwata-kwata ba na son hayaniya. Hayaniya ta misali ta yara, suyi ta hayaniya, suyi ta hayaniya ba ta da daɗi. Hawa mun kai take. Sannan hayaniya ta manya ma, a zo a yi ta hayaniyar abu misali, musu na abu kaza, hayaniyar kaza ta musu, ita ma ba ta da daɗi ba. Ma sai ta musu hayaniya dai. Ko noise ne haka na mutane, na ko da fim ne kuwa, to ba shi da daɗi.

Ai abubuwa da yawa suna da muhimmanci a kasuwanci. Na farko jari, jari yana da muhimmanci a kasuwanci. Bayan jari akwai location, location yana da muhimmanci a kasuwanci. Za ka je ka dawo? Uhm. To je ka. Wance? Ni na maralanta da ɗan wannan a hannunka ne. Nawa zan bayar? Nawa ne ka kai? Kace baka da kuɗin. Wannan ne zaisiyon, awara wallahi yinwa nakeji, nanawa? Ko ɗari uku. Za ka siyo min? Za ka siyo min? Ba zan ci ba. To maza Ba da kuɗina fa. Yau wa? Location yana da fah-- muhimmanci sosai. Location ko Location. Ko jari? Bayan jari, location ma yana da muhimmanci. Saboda idan mutum yana da jari bashi da wurin da zai siyi abun ya ajiye, zai zama Siyo min ɗari uku. A a. Ta Ɗari uku za ka siyo. Kar asa yaji Yau wa? Bayan mutum ya sami jari, yana da fa'ida kuma ya sami wurin da zai zuba kayan sana'arsa idan ya siya, in ya siyo ya ajiye. To, guri yana da fa'ida sannan kuma yana da fa'ida mutum ya samu mutanen da za su siyi abin da ya siyo kuma abin da yake da muhimmanci kasancewar me za ka siya, me ake bukata a wannan gurin da kake wanda zaka siyar, me ake bukata. Abin da aka fi bukata za ka duba shi, ka siye shi saboda zaifi kawo maka customers waɗanda za su sayi kayayyaki. Me makon ace ka sayo abubuwan da suke da yawa a guri da ake da su, to zai zama masu siyarwa suna da yawa, balalaine ka dinga samun ciniki da yawa ba. Amma idan ya kasance ka saye abun da yake kowa, mutane da yawa basu iya saye da shi ba, to wannan yana kawo ciniki sosai. Kuma yana da muhimmanci sosai a kasuwanci. Amma the most important a ciki shine ka sami jari. Jari a kasuwanci ya fi komai muhimmanci saboda duk sana'ar da mutum zai yi idan ba shi da jari sai dai izu izona ya kalle ta, ya kalli sana'ar, ya kalli masu yi suna samun kuɗi amma kai wa zaka samu idan baza ka da jarin da zaka je ka siyo ka zo ka kawo kowa ya gani ya siya. Dan haka jari yafi komai muhimmanci a kasuwanci. Babu abin da ya fi shi muhimmanci. Jari shine abun da ya fi komai muhimmanci. Jari ya fi komai muhimmanci. Sannan kuma abin da za a siya wanda mutane suka fi bukata bayan jari, wurin da zaka ajiye abin da zaka siyar. Duk wa'innan abubuwa suna da muhimmanci sosai a kasuwanci. Abubuwa ne masu muhimmanci wa'innan sosai a kasuwanci. Abin da ya kamata mutum ya fara a duba wa ke ne, samu jarin ka. Sannan ka nemi kuɗin da awo ka nemi abin da zaka siya, ka siyar. Ka nemi gurin da zaka ajiye kayayyakin siyarwar ka. Kuma kuma ka nemi mutane. Wa'innan duka suna da muhimmanci sosai a harkar kasuwanci ta yau da gobe. It's the most important. Jari ba yana da muhimmanci.